Kana rera waƙa lokacin wanka? A kwarai kuwa ina iya waƙa lokacin wanka, musamman ma idan wankan da nake yi a ɗaki ne, a ban ɗaki ne haka. To na fi jin daɗin rera waƙe na. Hakan nan kuma yawanci irin waƙen da nake rera, irin waƙen ƴanci ne su nake rerawa a lokacin.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Yadda nake sasanta rikici a aiki, da farko dai tukunna waɗanda suke rikicin zan saurari kowane ɓangare. Idan na saurari kowane ɓangare, to ta nan ne zan iya nazari na gani menene tushen rikicin. Idan na ga tushen rikicin, ta nan zan iya gane mai gaskiya da marar gaskiya sai na sasanta su.

Wace rana kake zuwa kasuwa. Ranar da nake zuwa kasuwa ita ce ranar Lahadi, ee na kowane ƙarshen wata ina zuwa kasuwa. To amma idan wani buƙata ta taso na zuwa kasuwar nan, to lalle ina zuwa ina iya zuwa kasuwa ma a kowane rana, ko ran Litinin ko Juma'a, duk randa dai buƙata ta taso.

Me kake ji ranar biyan albashi? Abin da nake ji ranar biyan albashi, na farko dai ina jin farin ciki. Sakamakon zan samu kuɗin da nadade ina ta jiran su. Gumina ke nan watan na biyu kuma farin cikin da nake shi ne zan je in sayi abinci a gidana da kuma iyalina sannan biya basuka.

Yaya kake neman izinin hutu? Yanda nake neman izinin hutu to shine da yake a kullum akwai damar da zaka iya zuwa kaje hutu an bada wannan damar a dokar aiki. To sai jin cike form sai in nemi izini haka nakeyi. To shi kuma shugaban ma'aikata mu sai ya dubi yiwuwan haka. In akwai dama sai ya bani dama.

Kana iya duba lambar QR? Eh ƙwarai kuwa ina iya duba lambar QR. Domin na daɗe da fahimtar menene QR, aƙalla ya kai shekara goma sha biyar da fahimtar QR. To duk inda na gan shi na san cewa wannan, ah, lamba ne da yake a dunƙule da kuma bayanai a cikinsa. To ina iya duba shi.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh ƙwarai kuwa, kana iya amfani da kwamfuta. Don hasali ma karatun da nayi ne a makaranta na gaba da sakandare wato jami'a karatun kwamfuta ne. Kuma gaskiya alhamdulillah na ƙware a harkan, ina gudanar da abubuwa sosai don ko aikin da aka ɗauke masa naɗin iya kwamfuta ne.

Sau nawa kake yanka farce? Eh to farce dai ina yanka farce sau ɗaya ne a sati. A a indai ba matsala aka samu ba. Ranar Juma'a kenan, nake yanka farce to amma wani lokaci tana iya yiwa na manta. To in manta ɗin nan, ko ranar Lahadi ina iya yanka, amman sau ɗaya nake iya yankan farce.

Wane launin labulenku suke? To launin labulen mu dai aƙalla sun kai kala uku zuwa huɗu. Na farko na ɓangaren yamma shi launinsa shuɗi ne, shi kuma na ɓangaren gabas launinsa ruwan madara ne, na cikin ɗaka kuma can su kuma launinsu ruwan ƙasa ne. To suna dai sun kai kala huɗu launukansu.

Wane lokaci na shekara kake fi so? Lokacin shekara da na fi so shine lokacin ƙarshen shekara, wato watan Disamba. A wannan lokacin ina ɗaukan hutu a ma'aikata ta, mu je na yi ziyarce ziyarce, na haɗu da abokai da 'ƴan uwa a wannan lokaci, to na fi son wannan lokaci gaskiya.

Kana fin son fensur ko alƙalami? Eh, na fi son fensur gaskiya. Saboda shi fensir duk rubutun da nayi koda ya kasanche ammafa shi alƙalami idan nayi rubutu dashi to fa shikenan fa ya riga ya rubutu kenan babu gyara.

Yaushe kake yin wanka? Eh to, a lokacin da nake yin wanka dai da safe idan na tashi, eh na yi sallah, na yi karatu na, na je na motsa jiki, na dawo to sai na zo na sa ruwan zafi. To a wannan lokacin nake yin wanka ko kuma idan na dawo daga aiki, yamma da yamma ina yin wanka shima.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? To dangantakarmu da shugaban aiki dai yanada kyau duk da ma cewa shi kanshi shugaban aikin wani lokacin yana da matsala zai zo ya dinga nuna maku shi shugabane yana gadara wanda kuma hakama bai kamata ba amma dai muna iya ƙoƙarin mu muga mun kyautata mu'amalar da ke tsakanin mu.

Kana yin aikin bayan lokaci? Eh, ina yin aikin bayan lokaci amma ya danganta gaskiya da wane lokaci ne. Idan misali irin da dare can, ake so na aikin bayan lokaci gaskiya ban cika yi ba saboda ni mutum ne mai son hutawa. Eh, bacci a lokacin da kasance lokacin bacci ne, to shi ne kawai abin da yake faruwa.

Yaya kake kula da gashinku? Yanda nake kula da gashina na farko ina wanke shi sau uku a sati, sannan kuma ina wanke shi da shamfo, sannan kuma in samu saman gashi wanda zehanashi ƙakkar yewa. Sannan kuma ina yawan sa hula saboda kujewa irin su ƙura.

Wanne app kake amfani da shi don saƙonni? Ehh to ina amfani da app, ah, kaman irin WhatsApp wurin karɓan saƙonni da turawa. Sannan kuma ina amfani da Telegram shima wurin karɓar saƙonni da tura. Sannan kuma ina amfani da Instagram shima wurin karɓan saƙonni da tura.

Yaya kike karɓan baƙo? Eh, na farko dai idan na yi baƙo ina karrama shi saboda baƙon ka annabinka. To da farko idan baƙona ya zo zan sama masa ruwa wanka yayi na nuna masa masaukinsa, sannan kuma na samo masa abincin ya ci. Idan ya huta sai muɗan zauna mu yi hira kuma mu tattauna gajiyar hanya.

Sau nawa kake rubuta rahoto? A kullum dai ina rubuta rahoto sau biyu, eh har na tsawan kwana biyar har sati. Ina rubutawa da safe, ina rubuta wa da yamma. Kuma ina wa cikin rahoton ina bayyana komai da komai.

Me ka ke ci a wurin aiki? To abin da nake ci a wurin aiki na farko dai idan yunwa bai matsamin sosai ba in na samu ɗan geda hakan nan da zoɓo. To in na sha zan aje, amma fa in yunwa ya matsamin sai na samu ko alale hakan nan, in ɗan samu alale da zoɓo shi ma.

Yaya kake jira a layi? To, yadda nake jira a layi dai ya danganta da wane irin layi ne. Alal misali, idan layin banki ne, zanje in samu wuri in zauna sai in faɗa wa wanda nake bi na cemasa ina bin shi. To idan layi yana matsawa har yazo daf kusa dani sai in tashi in je. In na gidan mai kuma bana matsa ina nan dab da dab.

Kana iya hawa matakala ko lifta. A gaskiya na fi son hawa matakala, saboda shi liftan da na da matsala ɗaya. Matsalar kuma shi ne in ka hau sai wani fici ke ka yayi sama da kai ɗinnan, to wannan fici ka ɗinnan da yake na tsankar min da zuciya har ma sai inji kamar zan yi amai wani lokaci.

Kana sauraron rediyo? Eh to gaskiya yanzu sauraron rediyo na ba kamar da ba irin shekaru goma da suka wuce. Wannan lokacin kusan kullum sai na sauraron rediyo. To amma yanzu an zo an samu ci gaba na intanet ɗin nan, duk abin da zaka saurara yana nan a intanet. To sau da yawa ina manta wa da rediyo.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Yanda na ke haduwa da abokan cikin ko ta yanar gizo ko kuma ta ido da ido, amma dai yawanci sai mun kulla alakar cinikayya sannan kuma sai mu zo mu haɗu. To, in muka haɗu da su muna ganawa sosai kuma muna jin daɗin cinikayyar mu.

Yaya kake jagorantar mutane? Yanda kake jagorantar mutane, ina jagorantar mutane da gaskiya, da amana da kuma haƙuri. Saboda lamarin jama'a sai da haƙuri. Duk yanda ka kai ga son shugabanci to haƙuri fa saiya biyo baya, in ba haka kuma ka dinga faɗa da jama'a kenan.

Yaya kake kawowa gidanku? To, ƴan da nake kawowa gidan mu dai ya danganta daga ina nake. Misali idan daga ma'aikata ne ina hawa abu hawa.